Menene kake jin tsoro? Nakan ji tsoron maciji, abubuwa dai masu hatsari. Gaskiya duk ina jin tsoron su. Gaskiya amma dai musamman ma dai a cikin dabb-dabbobi haka nakan ji tsoron maciji sosai sosai. Gaskiya yana bani tsoro ba na wasa ba. Gaskiya ina jin tsoron maciji ainun ainun.

Kafi son fensir ko alkalami? Gaskiya fensur, saboda yanzu ba kasafai ake amfani da alkalami ba. Saboda yanayin zamani da abubuwa suka chanza. Yanzu fensur ake amfani da shi a marmakin alkalami. Mafi yawancin wanda suke amfani da alkalami za ka gansu malaman tsangaya ne masu rubutu a allo. Su ne ke amfani da alkalami domin gudanar da rubutu na ajami.

Kana bada shawara a aiki? Tabbas ina bada shawara a aiki yayin da na ga za a yi ba daidai ba ko naga za a gudanar da wani abu ba yadda ya kamata ba. So nakan bada shawara in ce da an yi kaza da kaza zai kasance ko kuma an kai kaza kaza zai kasance. So duk shawarar da zaka bada dole ne ka bada shawara da da dalilai da zasu sa wanda ka ba mu shawarar ya gamsu cewa abin da kake gaya mashi cikin shawaran gaskiya ne kuma sunfi nashi ƙarfi da dacewa akan inda za a yi amfani dasu. So mukan bada shawara sosai sosai idan tunaninmu ya wuce tunanin abin da za a yi.

Kana cin tafarnuwa? Tabbas ina cin tafarnuwa. Na kan ci shi a cikin abinci, na kan ci shi a cikin yaji, na kan ma ci shi haka nan ƙurin domin magungunan da yake yi a jiki. Yana maganin sanyi da sauransu. Tabbas ina cin tafarnuwa ta hanyoyi daban daban. Saboda yanzu duk abubuwan da muke amfani da shi a cikin gida, akan sa tafarnuwa domin ya kashe ƙarni wajen girki. Yana kashe ƙarni wajen amfani da kifi a abinci, yana kashe ƙarni wajen amfani da nama a abinci da dai kuma sauransu. Da kuma sannan yana magunguna da dama a jiki musamman tafarnin sanyi.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? To gaskiya dangantakar muda maƙwabta ba abin daza muce sai dai alhamdulillah. Domin muna iya kan bakin gwargwadon yin mu, domin mu zauna lafiya da kowaa da kowaa. Sa'annan mu kan yi ƙoƙari mu ƙirƙiri mu'amala mai kyau tsakanin mu da su domin zaman lafiya. Gaskiya muna zaman lafiya tsakanin mu da makwabtan mu. Ba mu da wani damuwa da su. So in akwai ma wanda ke so ya baka damuwa, mafi abu mafi sauƙin shine ka fita sabgan shi. Saboda yanzun faɗa da maƙwabci ba abu bane mai kyau.

Kafi son tufafin auduga ko siliki? Gaskiya anan mafi aksari muna amfani da tufafin auduga ne. Da shi muke amfani. Tufafin siliki ba kasafai muke amfani da shi anan, anan ba gaskiya. So munfi amfani da tufafin auduga. Da shi muke komai, namu kayan sakawa da dai sauransu. Sannan kuma sai wasu abubuwa da suke zuwa zaga gansu, na auduga ne kuma sannan roba-roba, auduga-auduga. So hakan yanzu kayan mu ya kasance kaman haɗaka ne, na auduga da kuma roba-roba haka. So kalan kayan da muka fi yi amfani da su anan kenan. Amma gaskiya mun, na nafi son na audugan.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? Tsarkake gidanmu ya danganta. Dun kullum cikin tsarkake gida muke amma akan tsarkake gida misali ta hanyar tsaftace shi, a share shi, a goge, a gyaggyara musamman banɗakuna, a wawwanke su saboda gudun jin zarni da wari haka da dai sauransu. Amma kam gaskiya mukan tsaftace gidajenmu sosai sosai amma ya danganci yanayi misali ana yanayi na biki ne ko sha'ani ko na abin nan to ka ga za a dinga tsaftacewa akai akai saboda taron mutane da yawa. Amma in mutanen da suke gidan ba su da yawa misali mutum biyu ne mutum uku za ka ga tsaftace gidan ba zai maka wahala ba. Za ka iya tsaftace shi yau ka bari sai gobe ko jibi sai ka ƙara yi misali in masu amfani da gidan ba su da yawa saboda ba za su lalata gidan ba. Amma muddum akwai mutane a cikin gidan to tsaftace gidan zai zamanto cewa akai akai ake yin shi.

Sau nawa kake share gida? To, mu kan share gida, ko kuma in ce na kan share gida sau ɗaya a rana domin tsafta, tsaftace gidan. Amma idan ya kasance cewa ba ni kaɗai ke zaman gidan ba, akwai wai'nda za su ɓata, ko yara ko baƙi ko kuma ana sha'ani, to akan share gidan fin sau ɗaya. Za a share shi sau nawa dukdai a ga waje yayi kyau. To, gida ya danganci yanayin amfani da shi da kuma wasu wa suke amfani da shi. Kafin nan za ka san cewa sau nawa za ka iya abun nan. Amma a rana dai mu kan share gida sau ɗaya, sau biyu haka. A share shi da safe, sannan kuma da yamma bayan an gama sabgogi haka shi ma din a ƙara sharewa. Amma kuma in akwai yara masu wanda za su ɓata guri, to ba za ka iya cewa ga adadin sau nawa za ka yi shara ba. Saboda yara za su iya ɓatawa a ko wane irin lokaci kuma dole za a gyara, ko kuma baƙi ko ana sha'ani da dai sauransu.